Wasan, eh na, wasan da nake yawan yi a waje shine wasan ƙwallo, da wasan gudu, da wasan yawanci wasan da nakeyi, nafi yi kenan wasan ƙwallo da wasan gudu. Gaskiya ana tsere yadda za ayi da abokanai na, aga wanene zai riga wani zuwa waje kaza. Za mu saka kamar nisan wuri, sai mu ga wanene zai fara zuwa wannan wajen. Da wasan ƙwallo, to ina yawan yin wasan ƙwallo gaskiya. Shi yana taimakawa wajen motsa jiki na.

Idan ruwa yana zuwa bamu cika yin komai ba, idan muna wajen aiki dai ba muka dakata da aikin. Saboda lokacin aikin a ruwa akwai hatsari, faɗa za a iya samun matsala babba. To mafi ala shine mutum kada ya yi wannan aikin ko wani abin da yake yi a wannan lokacin. Gara ya bari, sai lokacin ɗaurin ya tsaya sai ya ci gaba da yi shi. Shi ne abin da muke yi kenan. Saboda muna neman waje ne mu tsaya ko mu zauna a gida har sai ruwan ya tsaya.

A abin shan da na fi so babu kamar a matsan min ruwan yayan itace, ina so a matsan ruwan lemo, ko a matsan ruwan kankana, ko a matsan ruwan abarba, a hada mun waje ɗaya. Kuma idan lemon kwalban ne, to ina son lemon kwalba shi ma suna min daɗi gaskiya. Ban da wani abu guda ɗaya da zan ce na fi so shi, duk lokacin da nake buƙatan abu, to na kan yi amfani da shi ne. To amma ban da wani abu guda ɗaya da zan ce na fi so.

Daga gaske akwai WhatsApp, ina amfani da WhatsApp sosai. Ina amfani da manhajar Facebook, ina amfani da manhajar Twitter wato shi ne wadda aka canza zuwa X yanzu. Ina amfani da app ɗin YouTube. Duk kuma wajen browsing ina amfani da iron ko Chrome wajen duba yanar gizo na Google. Na dudduba ina amfani da wainnan app sosai kullum ba ranar da za a yi ba, waye gari ban yi amfani da su ba.

To, Agaskiya lokacin da na kamu da mura ina shan magani. Na neman maganin mura na sha. Akwai sai na je kuma akwai maganin irin shayi na masu mura da ake sha. Shi ma na kan nema na sha shi yana taimakawa bayan na sha magani. Kuma idan na yi wannan sai na samu waje na kwanta. So idan na sha maganin na sha wannan shayin sai na nema waje na kwanta zuwawani ɗan lokaci sai na je abin ya wartsake, ya bar ni, muran ya bar ni.

Eh, da farko idan za a sasanta rikici za a yi ƙoƙari dakansu masu rikicin. Misali idan mutane biyu ne suke rikicin za a ji daga gare su, uh, kowa zai faɗa menene yake tafiya. Za a ji na batun farko ya ji yi bayani ga abin da yake tafiya, shi ma dai ya ji daga gare shi. To idan an ji haka sai a san matakin da za a ɗauka, sai a san menene za a yi. Daga nan za a gano bakin zaren, a san wanene mai laifi, wanene mara laifi. To daga nan sai a yi ƙoƙari a sasanta.

Eh, ina gaishe da mutane ta sallama ne. Sallama nake musu, musu mu gaisa ba tare da wani abu ba. Duk lokacin da nake so na gaishe su ko na kira su a waya mu gaisa. Kuma wasu kuma nakan je har gida na same su kamar iyaye da kakanni. Wa inan kam na zuwa har gida na same su.

Gaskiya abincin da nake jin daɗin cin sa babu kamar inci shinkafa a samu ancika naman kaza yadda ya kamata a ciki. To wannan ina matuƙar farin ciki. Wani irin jin daɗin da nike yi baya misaltu. Ina son cin shinkafa da naman kaza, ya ji nama yadda ya kamata ɗan sa wasu kayan ganye shima a kai. Za sa kai ne da wannan to kuma a cikin wani abincin da nake son samun tuwo miyan kuɓewa ɗan ye, an samo man da kayan cikin saniya haka. To wannan shi ma ina mugun jin daɗin shi.

Misalin ƙarfe tara ko goma zuwa ƙarfe goma nake kwana. Wani lokacin saboda ina wasu ayyuka da dama, nakan tsaya na duba ayyukan, na daf da waya na, na dudduba, sai na tarwa da komai ya tafi babu matsala idan aikin ya yi sauƙi kafin nake zuwa na kwana. Wani lokacin kuma lokacin kwanan na yana ya jima nakan kai ƙarfe sha biyu kafin na kwana. Ƙarfe sha biyu wani lokacin har ƙarfe ɗaya ma nakan kai kafin na kwana.

To a ganina mafi muhimmancin a kasuwanci shine amana, gaskiya da amana. Wannan na gani a kasuwanci ba abun da zai kai shi muhimmanci. Duk abin da ya wuce wannan abun, to gaskiya sai dai a hankali. Amma duk wani idan za ka riƙe gaskiya da amana a kasuwancinka, to babu in matakin da ba za ka iya zuwa ba. Wanda mutane a yau ba abin da suke so ba ce su samu mutum mai riƙon gaskiya da amana. Ba'a son mutum marar gaskiya kwata-kwata.

Ni ina goge haƙora, sau biyu a kowane rana. Idan na tashi da safe ina gogawa, in na zo dare kafin in kwanta bacci ma haka. Sau biyu ne saboda, yana da matukar amfani mutum ya ringa goge haƙorin shi kowane rana. Idan a ƙalla dai sau ɗaya, ya samu ya goge haƙorin shi saboda ya kiyaye bakin shi daga wari, da kuma kamawa da wasu ƙananan cututtuka wanda zai iya bashi matsala. Duk wanda ba ya goge haƙori ai gaskiya to ba ƙaramin ka za min mutum ba ne ba. Ana sin kowane rana, a ƙalla ka goge haƙorin ka sau ɗaya. Idan za ka yi ma aka samu ka goge sau biyu.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma ba ko da yaushe ba. Shan ruwa na mai sanyi yana zuwa lokaci zuwa lokaci ne, ba kullum ba. Kuma ban cika shan ruwa mai sanyi ba, gaskiya ina shan ruwa ɗan daidai, sanyan shi bai yi yawa ba kuma bai kasa ba. Ina shan ruwa ɗan daidai daidai wanda zai kashe min ƙishina da sauri. Shan ruwa mai sanyi wani lokacin baya kashe ƙishi amma idan ka sha ruwa wanda sanyinsa bai yi yawa ba, tun nan da nan za ka ji ba ka jin ƙishi kuwa, ka tuna jin ƙishi gaba daya. Mutane dayawa ba su fahimci wannan lamarin kuma sai ka ga mutum yana so ya sha ruwa mai sanyi amma kuwa bai kashe masa ƙishi ba.

Da farko, idan na isa ofis, nakan zauna akan kujera na. Sai na zo, da akwai takardarn da ake saka hannu na kowane ma'aikaci idan ya zo ofis. Sai na je na saka hannu a wannan takardar na tabbatar cewa na zo ofis a wannan lokaci ko a lokaci kaza. Misali, idan na shigo ofis ƙarfe bakwai, sai na je na rubuta musu na zo ofis ƙarfe bakwai. Idan na zo ofis ƙarfe biyar, bakwai da minti biyar zan rubuta cewa na zo ofis ƙarfe bakwai da minti biyar. To, daga nan kuma, sai na je na duba wani aiki ne ya rage da ba mu ƙarasa ba, to sai mu fara daga kan shi. Idan kuma babu aiki sai mu fara duba wane aiki ne akwai da za mu fara da shi.

Labulenmu yana nan launinsa ruwan ƙasa ne. Akwai kala biyu ne labulenmu. A labulenmu akwai me ruwan ƙasa, akwai kuma me ruwan madara-madara. To kalan labulenmu din kenan. Muna da labulai kala biyu ne a kowane windo, a kowane ƙofa. Ɗaya launinsa ruwan ƙasa, ɗaya launinsa ruwan madara-madara. Muna amfani da su ne a kodayaushe. Kuma labulai ne masu kyau, masu ƙayatar da ɗakin. Kuma an ɗauki yanayin fentin ɗakin ne aka saka labula, yadda zai yi, zai yi daidai da yanayin ɗakin, da yanayin kujerun ɗakin, da yanayin ɗakin.

Gaskiya ba na iya jurewa zafi. Zafi wani aba ce wanda koma wane ne wanda bai saba da shi ba, ba zai iya jure masa ba. Zafi yana da illa kuma to ta yaya mutum zai iya jure masa bayan kuma yana da illa. Zafi fa idan ya kai makura yakan iya sa wa mutum cututtuka da dama. Cututtuka da dama sukan yi tasiri a lokacin zafi. Ko ciwo ƙarami ka ji sai ka ga yana kuma ƙin warke wa da wuri. Amma idan ba a zafi ba to lokaci guda idan ka ji ciwo sai ka ga ya warke da wuri. Zafi ba haɗari kam saka kaya wani lokacin haka zan zauna ba kaya a gikiya.

Da farko dai ni mutum ne mai son baƙo. Don baƙo ya zo wojena akoi hanyoyi daban-daban. Na kan zo na ba shi wurin zama. Da na ba shi wurin zama, zan kawo masa abun sha. Sai ni kawo masa abin sha, mun ɗan yi hira zuwa woni ɗan lokaci sai na zo na kawo masa abincin ci.

Eh ina cire takalmi a gida. Ina cire takalmi a ƙofar ɗaki idan na zo shiga, saboda bai kamata mutum idan zai shiga ɗaki ya shiga da takalmi ba. Yana da kyau idan mutum zai shiga ɗaki ya cire takalminsa a waje.

Na fi son zama a tabarma saboda zama a tabarma zan samu zauna yadda ya kamata na miƙe ƙafafuwa na, ƙafafuwa na su miƙe kuma, amma zama a kujera, nan da nan mutum zai ji gajiya idan ya zauna a kan kujera har ma zai iya kawo maka ciwon baya ko ciwon gwiwa, ko ciwon ƙafa. Zama a tabarma yana da nashi amfanin a gangan jikin dan adam wanda yana da kyau mutum in zai zauna ya zauna a tabarma. In dai zan ba wa mutum shawari akan wane abu zai dinga zama lokaci zuwa lokaci, to mutum gaskiya ya dinga ƙoƙarin zama a kan tabarma.

Ina waƙa cikin zuciya. Lokacin da zan zauna shiru, ina waƙa, ina tunani, ina nazari. Wannan wani ɗabi'a na ne wanda nake yi lokaci zuwa lokaci. Ba na, idan wani abu na damuna ko rai na ya ɓaci, nakan ɗauki wani salon saboda na samu na sanyanya zuciyata daga ƙarin samun ɓacin rai. Wani lokacin na kan zauna shiru ni kaɗai, ina nazari, ina waƙan cikin zuci, zuciyata. Wannan haka yana ɗebe mun kewa daga wasu damummuka, in daina tunanin wani damuwa.

Abincin da na fi so babu kamar shinkafa da wake da nama da miya. Yana daga cikin abincin da na fi so gaskiya. Idan an samu farin shinkafan nan a nemo min wake, ka samu ganye, ganyayyakin nan daban daban, sai a nemo naman kaza a cikin miya a zuba mun. To irin wannan abincin gaskiya yana daga cikin abincin da na fi ƙauna. Ina ƙaunarsa sosai. Idan mutum zai yi min irin wannan kyautan abinci to zan suma mai matukar daraja a wajena.

Eh ban cika karatu ba gaskiya kafin na kwana, saboda yanzu ba a makaranta nake ba. A makaranta ni-- lokacin da nake makaranta ne nake karatu kafin na kwana. Amma yanzu da yake ba na makaranta, ai ba abun da zai haɗani da karatu kuma. Sai dai kawai naɗin shiga yanar gizo da, sada zumunta na shiga na dudduba. Ai wasu abubuwa na yi bincike. Shi ne kawai abu da nake yi amma bawayi na jeni karatu. Karatu yanzu kawai ai ban cika yin karatu ba gaskiya.

To, ina daidaita aikin, aikin rayuwa da rayuwa. To, kowanne suna da fa'ida. Aiki na shi ne dayi kan gaba. Rayuwa na kuma shima rayuwa na ne amma dai aikin na a yanzu yafi mahimmanci. To, da aikin ne zanyi na gudanar da rayuwa ta yadda ya kamata. Idan bawannan aikin ai ba maganan rayuwa ta ai. Shi ne duk wasu abubuwa nake yi yau da kullum na rayuwa na. Kowanne ina bashi nashi hakkin nan. Lokacin aikin na zanje nayi aiki idan ina so na huta kuma da kowane aiki nema nakan haƙura da wannan aikin.

Eh, wannan kan ai abubuwa, abun ne da yake kowane shekara ko wata zuwa bayan wata ana fitar da sabon tsare-tsare wanda yana da kyau mutum ya ringa yi akai-akai. Wannan yana taimakawa wajen ƙara ingancin kwamfutan, taimakawa wajen aiki ba tare da ka samu wani cikas ba. Zai zo baya wani, idan kana wannan sabon ta shirye-shirye nan, to zai zama na kwamfutanka, kwamfutanka yana aiki sosai. Yana aiki yadda ya kamata ba tare da ya baka wani matsala ko ciwon.

To a lokacin da babu ruwan lantarki gaskiya nakan zauna cikin damuwa gaskiya don yau da kullum da ba ka saba zama ba wuta ba. Idan an zo an ɗauki wuta babu wutan nan to sai zaman na ko'ina yayi duhu. Sai zaman na kana waya fargaba ko kana wani hankalin ka na gaban ka na faɗi hankalin ka na tashi. So a wani lokacin idan waya na da caji nakan ɗan kunna hasken waya na, na ci gaba dan da nema waya na har lokacin da idan da cikin dare ne to har bacci zai kamani. Idan da rana ne kuma to zan je da nema caji. Idan babu caji a waya na zan je wani wajen in nema caji. Idan akwai kuma zan ci gaba da dinnan waya na. Idan kuma ban san da zan sa caji ba to zan je nema abokanena kawai mun ci gaba da fila.

Anguwan mu irin anguwa ne wanda ba wai anguwan gargajiya bane ba wanda unguwa na na anguwan manyan mutane ne wanda gidajen ha tsare suke layi an fitar da su a tsare ko mai na anguwan gaskiya ba kuma bayan haka akwai tsaro sosai a wannan anguwan ta mu ba'a samu wani matsalar ƙwace ko wani waƙa macen haka a wasu anguwanan da babu tsoro zaka saba ana yin ƙwace wa mutane har a yi wa mutane illa ma idan ya abun yayi tsanani.

Gaskiya ni bana zuwa gidan film saboda ni na ga na ɓata lokaci ne. Duk wani film idan zan kalla, ina jin daɗi na kalla a wayana ko a talabijin dina gaskiya. Amma zuwa gidan film bana zuwa gaskiya saboda ko da budurwa ta ce ina fi so na zauna a gida tare da ita mu kalla ba tare da samun wani yazo ya dame mu ba. Amma in ka je a gidan film ai za a dame ka. Ba za ka iya shiga kalla yadda kake so ba. Ai ni na fi ganin cewa mutum idan zai kalla fim ya kalla shi kaɗai a gida ko tare da wani yadda zai kalla a cikin nutsuwa.

Wajen aikin mu kamfani ne na yin suga. Kamfani na yin siga ne amma a wajen aiki akwai wuri daban-daban, wuri kala-kala. Dabar kodaya akwai gona, gonar rake, inda ake shuka raken da za a yi suga daga shi. Za a ɗauki wata ɗaya zuwa biyu zuwa uku ana shuka raken har sai ya yi. Idan anyi gama raken sai a zo a kai shi inda ake tacewa. Za a je amasarwar raken sai a tace daga nan kuma sai a wuce da shi inda za a fara sarrafa shi ya koma sukari. To amma ni a yayafin wutan lantarki nake, wanda yake kula da wutan kamfanin nan. Idan yadda ɗa ɗa ɓeraƙin wuta ya samu matsala za a gyara.

Eh, ina yin kiran bidiyo amma kiran bidiyo da nakeyi na fi yi da yan uwana da kuma budurwata. Da zan yi kiran bidiyo ko, ko idan zan yi da budurwata, na kan shiga wayarta ko na yi ta WhatsApp ko Facebook ko wani hanya ta yi daban-daban. Akwai hanya yin kiran bidiyo daban-daban. Amma na fi yi ta WhatsApp da budurwata. Na kan ɗauko sai na je inda an lambanta yake, sai na danna, sai na buga mata da kira ta. Haka ma idan zan kira 'yan uwana ko kanwata ko 'yan uwana haka nake kiran su.

Ni ban ci kai yin dariya ba amma abubuwan da suke sa ni yin dariya yana daga cikin idan ina kallon wani bidiyo na ban dariya. To idan wannan bidiyon yana da abin dariya to nakan yi dariya. Amma ni ba kome ne ne yake sa ni dariya ba. Sabidama ni bana son ba yin dariya kwata-kwata. Amma idan ana kalli wani bidiyo ko an faɗi wani abun da yake da ban dariya, to wannan zai sa ni ɗan ƙyaƙyata kaɗan amma ba wai sosai ba. Saboda ni bana damuwa da yin dariya, bana so babu mutum ya sa ni dariya kwata-kwata. Haka kawai ina fara yin dariya sai ka ce mara hankali.

Muna zuwa kasuwa ranar Asabar ko Lahadi. Wannan ranakun da yake babu yawanci wannan ranakun babu aiki sune na mai da shi ranan zuwa kasuwa. Amma wasu lokacin ranar Asabar muna zuwa wajen aiki, so wannan shi yasa bamu zuwa, ba mu cika zuwa kasuwa ranar Asabar ba. Amma ranar Lahadi kuma to shi ne muka mai da shi. Idan dai ba mu je Asabar ba, to ba makawa ba za mu je kasuwa ranar Lahadi. Shi ne kamar dai ƙarshen zance idan ba wani dama to awannan ranan muna da daman da za mu je kasuwa.

Ni kam ban cika kallon madubi ba, amma idan zan kalla baya wuce na kalla madubi kamar sau ɗaya a rana. Ai kallon madubi ai sai mata ai. Su ne kodayaushe suna so su rinƙa kallon fuskan su a kan madubi. Amma kai kai namiji ina kake da lokacin wane kallon kanka a madubi? Idan na kalla ma kenan sai na kalla madubi sau ɗaya na ga fuska ta ko kuma lokacin da nake goge bakina. To mafiya yawancin wannan lokacin a lokacin dai nake kallon madubi amma ba wai kullum ko ko da yaushe ba.

Ni mutum ne mai son kula da gashina. To amma, yanayin da nake kula da gashina, ina kula da shi kullum nake kula da gashina. Ina yi masa wain-- ina wanke wa, ina aske wa, ina masa dye, dye da shauransu. Amma kaman aski, ina yin aski bayan sati biyu. Amma wanke wa kuma kullum sai na wanke. Idan suka dye kuma ina yi shi kuma bayan wata-wata nake yin wannan. Wanke wa kuma kullum nake wanke na sami shi mai, na sami shi turarai.

To gaskiya ina hawan duka biyu. Sai dai idan zan hau don duba yanayin nisan wajen ne da yanayin wahalan da zan sha wajen hawa kamar saman bene. Idan benen ba yi da tsayi, hawa ɗaya ne ko biyu, zan haw na matakala. Amma idan gidan saman ɗin mai tsayi ne kamar mai hawa goma ne ko sama haka, to wannan dole yana da hau lift. Saboda na sauƙaƙa ma kaina wahala a wajen hawa. In ba haka ba, ai mutum zai iya gajiya ba kaɗan ba. Hawa gidan sama mai hawa goma.

To, a gaskiya abin da yafi bamu ƙwarin gwiwa a wajen aiki yana yin kula da ma'aikata da kamfani take yi. To wannan abun yana matuƙar bamu ƙwarin gwiwa, yadda zasu kula da lafiyar mu, da yana yin walawalamu da shoran su. Shin idan kuma akwai abin da za'a bamu na ƙarin kuɗi a koda yaushe da zamu ji daɗin yin aiki. To wannan abin yana ƙara mana gwiwa sosai. Kamfani a koda yaushe yakamata ta ringa ƙarfafa mana gwiwa, ta kawo mana kayan aikin da zamuyi aiki dashi ingantattu, da kuma yadda zamuyi aiki cikin walawala. Da kuma idan an tashi bamuwani ƙarin kuɗi, su bamu cikin kuɗi me amfani wanda zai amfane mu.

Kullum ina wanka sau biyu a rana. Ina wanka da safe kafin na tafi aiki kuma ina yin wanka da daddare idan na dawo daga aiki kafin na kwanta bacci. To wannan lokuta biyu sune lokacin da nake wanka da safe a kowane rana. To gaskiya saboda da safe kafin ka tafi dole ka fita saboda da tsafta. Idan ka fita, ka je cikin tsafta, ka sa turare, ka gama aiki, ka ɗebo warin jiki da sauransu. To in ka dawo gida ya kammata. Idan ka dawo ka kai wanka kafin nan ka kwanta.

Eh, muna da dabbar gida. Muna da kule a gida. Muna sabo da mu kamma, ba mu zama batare da dabbar gida ba. Kuma muna son wannan dabbar. Ta jima'a tare da mu, ta kai shekara goma yanzu wannan kulen tare da mu. Kowa na son wannan dabbar. Tana da matukar shahowa kaso, bala'in son jiki. Yanzu kana zaune sai ta hau maka kai. Kuma a wannan lokacin da take ta zauna tare da mu, ta haifi 'ya'ya kusan ashirin. Kusan kuliyayye da haifan yara da yawa. Idan sun haihu, mukan ɗauki 'ya'yan mu ba da su kyauta.

Malamai na fuso, na fi son malamin Kur'ani. Malamin Kur'ani, malamin man Kur'ani, Malam Bashir. Wannan malamin na matuƙar son shi saboda iya karatunsa da bayaninsa a ko wace abu da yaushe. Saboda malamine mai son duka amma ni na fison shi saboda ya iya bayani, ya iya nasiha. Ya ba muku nasiha a kan abubuwan da kuke yi marasa kyau da mai kyau kuma yadda za ku gyara rayuwarku. Shi wannan malamin yana da baiwa da ilimi sosai kuma ya iya bayani wa ɗaliban shi.

Ina magana da su cikin natsuwa da kamala, da nagarta. Ai lokacin da zan yi magana da abokanan ciniki, ina magana da su ne cikin natsuwa. Saboda da natsuwa, ka san, ka natsu ka fahimci me yake so, ya wannan abun yake, da shauran su. Kuma in ya faɗa maka abun da yake so, sai ka je ka duba masa. Idan baka cikin natsuwa, sai ka je, ka je ka yi musu shirme. To yana da matuƙar amfani, duk lokacin da za ka yi harka da abokin ciniki, ka yi shi cikin natsuwa, cikin kamala. Mata, saboda kar a samu matsala.

A'a, inda nake yanzu bana biyan kuɗin lantarki. Inda nake kamfani ne kuma kamfani sun ɗauki nauyin ba mu wuta kyauta. Ana kunna mana generator daga safe zuwa yamma. Sai ta kunna wani daga yamma zuwa safe har gari ya waye. Dukunga ni ai ba wa na amfanin biyan kuɗin lantarki. Wannan wutan da muke sha to za a iya ce mashi kyauta ne wanda kamfani ta ɗauki nauyi take bawa ma'aikatan ta. Kuma wutan na da inganci yana da ƙarfi. Kowane kayakinmu yana mana abin da ya kamata.

Eh, ina ba da shawara a aiki mana. To ai, duk wani ma'aikaci ko da yana karkashinka, dole ya ba da baka shawara lokaci zuwa lokaci. Idan misali za ku yi wani aiki sai ya fahimci cewan yadda kake yi nan kuskure ne ko kuma ba ka gama fahimta ba kai ma, to zai iya baka shawara akan cewa, "Me gida, hakan da ka yi nan fa akwai ɗan matsala fa. To me zai hana ahika kaza da kaza?" To kaga shi ma dole zai ba da nasi shawara. Ka yi ma sai ka duba ka ga, shawarar nan dai ba'yar haka ne? Shawaran nan mai kyau ne?" Kamin ka aiwatar da shawarar. Ba wai kawai dai ya ba da shawari ka dai za ka ɗauka ba ne. Dole sai ka tabbatar da shawarar ya yi ko bai yi ba.

Ba na jin tsoron ƙwari. Jin tsoron ƙwari sai ka ce wata mace? Ai jin tsoron ƙwari an bar wa mata ai. Ni ba na jin tsoron ƙwari kwata-kwata. Jin tsoron ƙwari an bar wa mata. Ni ai namiji ne saboda namiji ba a san su da jin tsoron ƙwari. Kuma wane irin ƙwaro ne nake yi, ba ma jin tsoron su. Hasa limani idan daga ƙwaro nakan bi shi na kashe shi. Saboda ni ba na son ganin ƙwari a kusa da ni. To ai idan ƙwari na zuwa kusa da wuta, ai kamar yana nuna sai an akwai ƙazanta a tattare da kai. To shi ya sa yaɗa cewa idan ka ga ƙwaro ka share shi ko ka buge shi ko ka kore shi, ya barke ni ka ci.

Muryata murya ne mai ƙarfi gaskiya. Amma yana iya sauya muryana, na yi murya mai ƙarfi, na yi murya a hankali. Akwai lokacin da zaka so kayi murya magana a hankali saboda ba ka son wani ya ji maganan da kake yi. Amma wani lokacin kuma ana buƙatar kayin magana da ƙarfi. Haka dole ne ka yi murya da ƙarfi saboda kowa ya ji me kake nufi, ya ji me kake faɗa ko ina da ko ina. Amma idan ba ka so a ji muryarka, to a lokacin sai ka yi murya a hankali yadda na kusa da kai ma ba lallai ya ji abin da kake faɗa ba.

To gaskiya ina son koyon fasaha sabo, saboda a koda yaushe ya kamata ka danga niman ilimi a kowane fanni. Kamar yanzu akwai harkar canjin kuɗi da nake koya. Harkar dai na da matuƙar wahala da matuƙar fahimta yadda za ka fahimci yadda kasuwan yake hawa da sauka. To wannan harkar fasahar to yana da matuƙar wahala sosai. Bayanshi akwai fasahar ƙere-ƙere da akeyi na zamani wannan ma yakan sa ni shiga na koya. Su ma abu ne wanda nake son koya gaskiya.

A'a bana yin harsashe, ɗaukacin barci. Harsashi kan a yi, ni da yake bani da jiki, bani da kitse, bani da nama a jiki, so ina gani bai kamata a ce an same ni da harsashi ba. Amma mafi yawancin lokuta, mutanen da suke, daga suke harsashi kamar mutane masu jiki ne sosai. Irin lukuta ye mutanen da sai masu kitse a jiki ya musu yawa, sai kuma masu kitse a jiki. Ko kuma idan mutum ya je ya yi wani aiki ya gaji sosai, to wannan yakan sa mutum ya yi harsashi cikin barci.

Eh waya na yana daidaita harshen kanta, hasken kanta. Waya na babba waya ce Samsung, waya ce mai na'ura da kimiyya na zamani. Da kanta idan ka shiga rana takan rage hasken cikin waya. Idan ka shiga rana wurin da akwai haske takan rage hasken jikin ta ko ta ƙara. Idan ka shiga duhu takan ƙara hasken da ke cikin ta. Idan ka shiga wajen haske taka rage hasken da ke cikin ta.

Muna inganta aikinmu ta bin ƙa'idodin wannan aikin. Bayan bin ƙa'ida, akwai ƙa'idar kula da lafiyar jiki da kiyaye fadawa hatsarin aiki. To wannan, ta wannan hanya ake inganta aiki. Bayan, ta yanda za ka ingan kiyaye jikinka, akwai wasu ƙa'idodi wanda aka saka, wanda kowane ma'aikaci ana so ya bi wannan ƙa'idar idan ya zo wajen aiki. Saboda kai ya faɗa cikin hatsari, ya samu wata illa a wajen aiki. Bayan nan, kowace aiki idan za ka yi akwai ƙa'idar da za a bi shi. To idan ka kuskura ma wannan ƙa'idar, sai ka samu matsala.

Eh, ai ina matuƙar son ruwan 'ya'yan itace. Ina son ruwan 'ya'yan itace kamar ruwan lemu, ruwan abarba, ruwan karkana, ruwan tufa, ruwan magarya, ruwan goruba. Suna nan ruwa kala-kala 'ya'yan itace wanda ake matse ruwansu kuma nake son shan su. Wannan ruwan 'ya'yan itace suna da wani albarka da suke ƙarawa a jikin lafi-- a jikin ɗan adam da lafiya mai inganci wanda ake so mutum kowace rana ya samu wani ɗa-- 'ya'yan itace guda ɗaya wanda zai na sha kullum saboda ya ƙara lafiyar jikin shi.

Burina a wurin aiki shine na ga na ƙware a aikin da nake yi. A san ni, a san cewa eh na ƙware a wannan aikin hawa, yadda kowa idan ya kalle ni zai san wannan ƙwararren ma'aikaci ne. Ba tare da ya ji shakka bana aiki ba. To kuma ba ni ba, duk ma'aikatanmu burin mu ke nan mu ga mun ƙware a cikin aikin da muke yi, yadda za mu samu babban maƙami mai girma da sauri. Kuma duk wanda zai zo ya ga aikinmu, ya tabbatar cewa wannan masu wannan aikin masana aiki ne, sun ƙware a aikinsu.

A inda nake so na ziyarta babu kamar na je garin Madina. Garin Madina na je na kai wa Rasullullahi kai masa ziyara. Wannan ba abun da nake so da ya wuce wannan. Daga nan sai na je birnin Makka, Makkatul Munawwara. To ina son wannan wuraren kamar raina. Saboda ina so na je wannan ƙasashe masu tsarki in kai ziyara. Na je wurin Manzan Allah na kai na kai masa gaisuwa. To ba abun da zan ji daɗi kamar yau, ace yau na samu dama na kai ziyara wannan wurare masu tsarki.